Eh, a gaskiya bana so amma kuma wani lokaci yakan zama kamar dole a ci saboda abubuwa makamantan haka. Zaka fita daga gida, kayi nisa da gida kuma kana bukatar cin abincin. Ka ga maimakon ka dawo, zaka ga wani lokaci wurin da kake zaka kashe kuɗin da sun ninka abincin da zaka siya kuma baka gama uzurinka na gurin ba. Ka ga maimakon ka ɓata lokacin ka wajen komawa gida ka ci abinci kuma ka ƙara dawowa ainihin shi wurin da ake da bukatar yin wannan aiki. To gwara ka zauna kawai ka yi aikin ka lafiya ƙalau ba tare da kaje gida ka ci abinci ba. Idan kayi aikin ka lafiya lau a gurin, to ka ga duk inda ka samu abinci za ka ci, ba ka da wata matsala. Kuma sau da dama nakan iya fita kuma in ƙi cin abincin har sai na dawo gida. Ya danganta da yanayin guraren da nake ko kuma ga yanayin aikin da nake. Zaka samu wani lokaci zaka siya abinci a guri amma abincin ba zai taɓa kashe maka yunwa ba domin rashin daɗin sa. Ba za ka gamsu da daɗin abincin ba. To za ka ga irin wannan abincin da ka tsaya ka ɓata lokacin ka wajen cin shi, kai baka ƙoshi ba kuma kai baka bar kuɗin ka ba. To shima wannan nakan iya sharewa ko kuma in rabi da shi in ƙi siya har in yi haƙuri sai na kai ga inda nake son ci ko kuma inda nake jin daɗin sa ko kuma sai na dawo ainihin gida sai in ci kayana a natsa a cikin gida, hankali na a kwance a cikin sirri ba tare da wani ya san me kaci ba kuma wani ya san abincin nawa kaci. Bayan wannan, mabambantan gurare a kan titin za ka samu abincin ba shi da daɗi kuma akwai tsada sosai. To a irin wannan lokuta, mukan iya haƙuri ba ma, ba mu cika cin shi abincin ba. Nakan iya haƙuri da abincin domin za ka samu abincin babu daɗi kuma akwai tsada sosai. Tsadar har ta fitar hankali ma. To wannan nakan iya haƙuri da shi bana iya cin abinci a kan santan nan. Gwara in taho gida in ci ainihin shi abincin na. Da kuma abubuwa makamantan haka dai mabambanta ma za ka samu abubuwan sai a hankali wanda rayuwar ta riga tayi tsada. Abincin kan santa akwai tsada sosai da sosai kuma wasu lokuta za ka samu mu da muka saba da cin abinci gurin matayen mu za ka samu abincin kan santar baya gamsar da mu saboda rashin daɗi da kuma abubuwa makamantan haka.

Tabbas ina shan ruwan 'ya'yan itatuwa a mabambantan lokuta kuma ina jin daɗinsu sosai ɗari bisa ɗari. Ina-- suna gamsar da ni musamman a lokacin azumi. Lokaci ne wanda na fi buƙatar shi wannan abu domin lokaci ne wanda nake jigata kafin shan ruwa to nakan buƙaci abin da yake wanda zai sanyaya mun rai da zuciya. Kuma mafi akasari na fi son su ruwan 'ya'yan itatuwar kamar ruwan goba. Ruwan goba nakan samo abun da ake kira da abin markaɗe kwalanda. Na markaɗa shi, shi ainihin wato gobar na tace ruwansa sai na saka masa ɗan sinadaran da ba za a rasa ba. To wannan idan nasha nakan ji daɗi sosai da sosai. Ya nakan jin daɗinsa sama da, oh, watakam lemukan da ake siyarwa a cikin shaguna sosai da sosai. Kamar shi ainihin wato mangwaro. Shi ma mangwaro ina jin daɗinsa sosai da sosai musamman lokutan azumin. Nakan yi amfani da shi wajen buɗa baki da sauran abubuwan da suka shafi azumi kamar sahur kenan. Yawws! Nakan yi amfani da shi ma mangwaron han ta wajen yayyanka shi in tace ruwansa sai in zuba masa sinadarai in sha. To waɗannan duk abubuwa ne wanda nake son su nake ƙaunar su. Za ka samu wasu lokutan ma sau da dama ba ma tace ruwan nake yi ba. Nakan burge su guri guda, in samo madara da kuma ainihin wato kankara in zuba in sha kuma ina jin daɗi sosai da sosai. Ina jin daɗin hakan ɗari bisa ɗari. Alhamdulillah wannan abu ne wanda yake abu mai kyau ga lafiyar ɗan adam, eh, ruwan 'ya'yan itatuwa. Ruwan 'ya'yan itatuwa za ka samu in dai zallarsu za ka yi amfani da su. Ba su cutarwa, ba su sa wani abu wanda ya danganci cutarwa sai dai ma lafiya da za su ƙara maka a jikinka da kuma, eh, rayuwarka. Za ka samu mafi akasarin lemuka na gwangwanaye da muke sha ko kuma na robobi. Za ka samu an yi su ne kuma an, an yi amfani da abubuwan da za su ƙara musu dogon zango yayin ajiyar tasu. To ka ga wayannan abubuwa a, a, a likitance malaman kiwon lafiya sun nuna mana cewa wannan abubuwa sukan jawo matsala ta daban daban ga ainihin lafiyar shi ɗan adam ɗin kamar ciwon kansa da kuma ciwon siga da dai sauran abubuwa mabanbanta. A wasu lokutan ma sukan ce har suna haifar da hawan jini ko kuma su ta'azzara shi ya tashi sosai da sosai. To ta wannan abubuwa ne ya sa na fi ƙaunar shi 'ya'yan ruwan itaciya sau, sau, sau da dama na fi ƙaunarsu din. Saboda wayannan abubuwa da na lissafo na cutarwa da su wa'yancan suke yi.

To, shi ƙwai ai dafa shi, aaan hanyoyi ne wanda suke daban daban yadda ake dafa shi kuma kusan kowacce hanya nakan iya amfani da ita yayin dafa ainihin shi ƙwai din. Misali kamar ta hanyar dafa shi cikin kwansansa. Za ka ga in aka dafa shi cikin kwansansa yakan yi kyau sosai da sosai kuma akan ji daɗinsa ɗari bisa ɗari. Saboda dafa shi cikin kwanson nashi shi ne ma ya fi samo asali. Shi ne ainihin abin da muka fi sani mu a watakan al'ada da kuma yanayi na zamantakewa. Sai dai zamani ya zo ya nuna mana wasu abubuwa mabambanta ta inda ake sarrafa shi ta hanyoyi daban daban. Misali, akan iya ainihin zuba, aaan miya, wata kan haɗin kayan miya ke nan kamar su tumaturi da tattasai da albasa. Sai ka fasa shi a ciki, ka jujjuya ka ga shi ma zai rigaya dahu. Shi ma ta wannan hanyar nakan iya dafa shi. Ko kuma yayin da aka kammala abinci akan iya fasa shi a cikin shi ainihin abincin, a jujjaya shi za ka samu shi ma ta wannan hanya ya dahu. Ta yadda nake amfani waj-- yadda nake dafa ƙwai, abu-- habubuwa ne mabambanta wanda idan zan lissafo su ba za su lissafu ba ta hanyoyi daban daban. Nakan soya shi ma wasu lokuta da dama. Amma dafa shin shine mafi. Alfanu na fi dai ƙaunar dafa shin amma soyan shi ma nakan yi. Amma wajen dafa shin nakan dafa shi ta hanyoyi da dama kamar yadda na lissafa. Wa'yannan guda uku hanyoyin da nake amfani da shi wajen dafa shi ainihin. Wato ba-- nakan dafa shi cikin kwansansa ko kuma in haɗa shi da haɗin tumaturi, tattasai da kuma ainihin albasa ko kuma in haɗa shi a cikin abinci wanda aka kusan gama. Kafin a gama shi akan iya fasa ƙwan a ciki, a jujjaya shi. Duk wa'yannan hanyoyi ne wanda ake amfani da su wajen sarrafa ko kuma in ce dafa ƙwan kuma za ka ci shi, eh, da ɗanɗano mai kyau sosai da sosai ɗari bisa ɗari. Alhamdulillah wannan hanya ce wacce ya kamata mutane masu fahimta wajen ainihin sarrafa ƙwan domin wasu za ka samu kawai iyakar soya shi da kuma dafa shi cikin kwansansa. Shi ne kawai abin da suka iya. Ba su iya sauran abubuwa mabambanta da ake amfani da su wajen hanyar sarrafa shi ba. Shi ya sa sau da dama za ka ga wani lokaci mutum ga ƙwan a gidanshi amma ya gaji da shi saboda matan ba su mai da hankali wajen lura da dafa abincin da mutum zai ci yadda zai gamsar da shi misali. Ka ga akan so duk mutumin da zai ci abu yau ya ci gobe, ya ci yau ya ci gobe. Ko da yaushe yana ci dole zai fita daga ransa. Amma in akan sauya shi ta hanyoyi mabambanta misali, yau na soya shi ta cikin kayan miya. Gobe sai in soya, in, sai in dafa shi ta cikin abinci. Jibi sai in dafa shi ta wannan hanyar. Da dama dai abubuwa makamantan haka za ka samu. To abin ba zai ishe ka ba, ba zai gundure ka nan da nan ba. Za ka ga kusan ko da yaushe kana mararinsa, ko da yaushe kana son cin ainihin shi wannan abu. Allah ya sa mu da ce.

So ni abu, ai gashi ma kwata-kwata bana son shi ne a jikina ko a wane guri yake. Domin musamman na kaina, nikan ya kan takura mun sosai da sosai. Za ka ga kusan duk ranar Alhamis ta karshen sati misali, sai na yi ƙoƙari na yi aski domin gabatar da ibada ta cikin tsabta da kuma, annashuwa. Saboda haka nakan ji damuwa idan yayinda gashi ya yi muni yawa a kaina. Saboda haka kwata-kwata ni babu wata hanya da nake fi wajen gyara gashina. Ko da yaushe nakan yi ƙoƙari in aske shi inji kaina sakayau babu ainihin gashi a kaina. Hakan yana burge ni kuma nakan ga kyan kaina. Watakan idan na yi aski a kaina, na fi jin daɗi kuma na fi ganin cewa na yi kyau sosai da sosai ɗari bisa ɗari a mabambantan lokuta. Aski abu ne wanda nake sonsa sosai. Bana son gaskiya shi ainihin wato tara gashin domin ni bai yi mini ba. A can lokutan baya lokacin yarinta, nakan yi ƙoƙari in tara shi gashin a kaina amma kuma ba wai don wani abu ba saboda ƙuruciya ce nakan ga hakan, gayu ne. Kuma da girma ya fara, ta san mini ya sa kwata-kwata ba ma na son gashin. Saboda duk lokacin da na ɗan barar suma ko yaya take a kaina, nakan ji, an, babu daɗi. Nakan yi Allah Allah in fita in je gurin masu aski domin su, su, su aske mini ainihin ita wannan suma da take kaina. Gaskiya a gaskiyar magana kwata-kwata ni ban son yanzu gaskiya ban son tara gashi a kaina. Ko da yaushe babban buri na in diga yin aski, in fito fes fes ina ƙwalisa da birni na da sauran abubuwa wanda suka shafi haka. Alhamdulillah kuma ina jin daɗi sosai da sosai ɗari bisa ɗari ina godiya.

To ai, shi yanayi kala kala ne. Misali za ka ga akwai yanayi na, eh, yanayin gari da kuma yanayi na, eh, yanayin ainihin wato rayuwa. Yanayin ma sun bambanta kala kala ne. Za ka samu a Hausa in akce wane yana cikin yanayi, to wane yana cikin ainihin, en, abin da ake kira rayuwa ta takura, rayuwa ta matsi, rayuwa ta talauci da sauran abubuwan da suka shafi haka. Shi ne za ka ji Hausawa sukan ce, ai wane yana cikin yanayi, wane yana cikin ainihin wato matsala kenan. Wane ba ya jin daɗin rayuwarsa, wane yakan shiga cikin yanayi mara daɗi. Akwai kuma yanayi na wata kan gari. Za ka samu kamar yanayin zafi ko kuma yanayin sanyi ko kuma yanayi na ruwan sama. Duk waɗannan lokuta ne mabanbanta. Kuma babu wani yanayi da zai shigo a ce ba a son shi, sai dai wani abu dai makamancin hakan. Domin kowane lok-- yanayi yana da ainihin wato amfani ga ita rayuwar mu ta ɗan adam, rayuwa ta ainihin yau da kullum. Mukan ji daɗin rayuwar mu sosai da sosai ɗari bisa ɗari yayin aiwatar da ita a lokuta na shi sanyi ko kuma lokaci na zafi ko kuma lokaci na ruwan sama. Duk waƴannan mabanbantan yanayi ne wanda duka mu kan so su. Sai dai wasu lokutan mu kan ji babu daɗi. Kasan shi ɗan adam babu yadda aka iya masa duk abun da ya zo za ka ga in wannan ya zo za ka ce dama wannan yanayi ake ciki. In kuma wancan ɗin ake ciki sai ka ji kana dama a wa yanayi ka za ake. Misali kamar lokacin ruwa, za ka samu mutum ya yi niyyar fita wani guri sai a tsuge ainihin da ruwa. Ai ta ruwa har wannan lokaci ya zo ya ƙure ko kuma a samu tsaiko wajen fita ko kuma ka fita, bagataten ruwa ya sauko sai ya cashe ka ya maka duka. To duka waƴannan yanayi ne wanda za ka ga mutane sukan ji babu daɗi a daidai wannan lokuta. Amma kuma wai abu ne wanda ya zama dole, abu ne wanda kuma idan babu shi ɗin rayuwar ma ba za a ji daɗin ta ba ko kaɗan. Sai kuma yanayi na zafi. Za ka samu yanayi na zafi, mutane fatar su ta fi kyau da kuma abubuwa makamantan haka. Amma kuma a yanayi na sanyi lafiyar jikin ɗan adam ma za ka samu ɗan adam ya fi lafiya a yanayi na sanyi. Domin shi yanayi na zafi za ka samu dukkan wasu ƙananan cututtuka sukan tasowa a mabanbantan lokuta da kuma mabanbantan yanayi da sauran abubuwa makamantan haka. Lokutan sanyi kuma za ka samu shi, wata kan sanyi sai dai ce yakan iya taso maka da cuta wacce ta danganci shi sanyin kamar mura da kamar cin akwai tsohon, en, buguwa a cikin ƙashin ka, za ka ga shi ma yakan iya yi maka ciwo. Amma ban da wannan, wata kan ƙananun cututtuka wanda suka shafi cutar cizon sauro, cutar abubuwa dai makamantan haka za ka samu ba su fiye tashi a daidai lokacin sanyi ba. Gaskiya sun fiye tashi a daidai lokacin zafi. Wannan shi ne dalilin da ya sa kusan kowane yanayi da amfanin shi kuma kusan kowane yanayi mu kan so shi da daidai abun da buƙatar mu. Amma babu wani yanayi da yake zuwa wanda kwata kwata mu ce ba mu son shi a a babu shi.

Tabbas na kan iya kunna wuta kuma ko wace iri ce kuma ainihin ita wutar ta danganta kala kala ce, wuta launi launi ce. Na farko ka ga akwai wutar lantarki, akwai kuma wutar iskar gas, akwai wuta ta kara akwai kuma wuta ta ice. Ita wutar lantarki akan kunna ta ne domin samar da haske da kuma ainihin abun da ake kira da, eh ba shi da suna a Hausa sai dai muce current wanda yake samar da wutar wajen ainihin amfani na yau da kullum a cikin gida. Sai wutar kara, ko kuma ita wutar kara akan yi amfani da ita ne wajen girke girke da dafe dafan abubuwan da suke basu da nauyi wajen dahuwa a cikin shi, a cikin gida kenan. Sai wutar ice, ita kuma wutar ice akan yi amfani da ita wajen samar da ko kuma ace dafa abinci a cikin gida wanda yake da nauyi domin ita tana da kwari ba kamar wutar kara ba. Wutar kara takan saurin cinye wa amma ita wutar ice takan jimawa sosai kafin ta cinye, takan daɗe kafin ta cinye ko da kana, in ka kunna ka ɗora abun da kake so ka dafa ka ɗan tura ta, za ka ga sai ka jima ba ka zagayo wurinta ba kuma ba ta cinye ba tana ciki dai tana ci yayin, yayin dafa shi wannan abun da ka ɗora a kan wuta. Amma ita wuta kara ba ka isa ka motsa ba, kana motsa za ka samu ta cinye ta fito waje. Dole sai dai ka sake shiga ka tura ta da zai sauran abubuwa makamanta haka. Sai wutar gas, wutar gas ita ma wuta ce wacce ake kunnawa da ashana ko kuma da wato ka laita yayin dafa shi abinci ko kuma ɗumama wani guri da yake da sanyi ko dai wani abu makamancin haka. Duk wa'yan nan wuta ce na kan iya kunna su a lokuta mabambanta kuma a yanayi daban daban. Wuta ce wacce nake so duk lokacin da zan yi amfani dan ko yanzu yanzu ma sai da na kunna ta kafin in fara wannan aiki. Na kunna wutar gas, na dafa abinci, na ci, na ƙoshi, na yi sallah sannan kuma yanzu na zo na hau wannan aiki. Ubangiji Allah ya sa mu dace, Allah ya dafa mana baki dayan mu amma wuta na kan iya kunna wuta a lokuta mabambanta a kuma yanayi mabambanta. Gaskiya ne wannan ƙwarai da gaske.